Kafi son zama a kujera ko a tabarma? Nafison zama a tabarma. Abinda yasa nafison zama a tabarma yana bada dama in sama balance kuma zan iya kwantawa a duk lokacin ma da na ga dama. Zama a kujera ko kujerar zai iya waya mun kadan kuma ya hana ni in ɗan miƙar da ƙafafuwa na. Shi yasa nafison in zauna a tabarma domin shi a can zan iya bajewa ma har in ɗauko filo in kwanta in yi bacci amma a kujera ko zai iya takura mun. Kuma zaka ga yawanci a gidajen mu na hausawa, zaka ga muna da tabarmu wannan muke zama da su. Kujera kuma ba ko ina bane zaka iya samun shi, sai dai ofis ko kuma gidajen manyan mutane masu kuɗi. Amma idan ka samu kujera mai laushi shi ma yana da daɗin zama. In kana so ka zauna zaka iya zama akan shi ba tare da kuma kaji ka damu ba. Amma dai tabarma yafi bada balance, yafi baka firii, yafi baka dama kayi abubuwan da kake so har ka kwanta ka jujjuya har ma kaji daɗin zaman.

Wanne ne kayan ciye-ciye da kafi so? A cikin kayan ciye-ciye ina son abubuwa da yawa. Ina son abubuwa masu zaki kuma ina son abubuwa masu ɗan daɗi sosai. Shiyasa idan ka kawo mun kayan ciye-ciye, nafi son kayan ciye-ciye irin na zamani, irin su shawarma, pizza, samosa, dama cake har da chin chin, duka ina son su. A cikin kuma kayan gargajiya, abun ciye-ciye wanda nafi so shine irin su alawan madara, irin su kantu da kuma mallaka, dukansu wannan ma suna da daɗi sannan ina son su. Ban cika son abubuwa masu ɗaci ba. Idan ina so nayi ciye-ciye, na zaba in ci abubuwa masu zaki ne saboda sunfi daɗi. Ina son kayan ciye-ciye har da na itace musamman irin su dabino ko kuma kwakwa ko kuma gyaɗa, dukansu ina siyan su akai-akai domin inci domin suna da daɗi sosai kuma suna da armashi sosai. Nakan kashe kuɗi masu yawa wuraren siyan kayan ciye-ciye musamman idan ina gida ko kuma ina tare da yarana su ma suna son alawa.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Ina sanya tunatarwa don ayyuka. Domin sanya tunatarwa don ayyuka musamman a waya, ana kiranshi da alarm ko kuma ka sa shi a kalanda. Wasu ayyukan suna da wahalan gaske, wasu ayyukan kuma za su iya sa ka kaji ka gaji. Domin ka tuna da wasu ayyukan dole ka sa alarm ko tunatarwa wanda zai in ya buga za ka tuna cewa lokaci ya yi da ya kamata ka tashi ka yi wannan ayyukan. Nakan sa tunatarwa a waya ko kuma na sa shi a jikin agogo wanda zai fara kara sannan ya tuna min da cewa ya kamata na yi wasu ayyukokin. Na zaɓi in sa irin abubuwa irin su waya ne saboda waya a kullum ina tare da shi kuma yana kusa da ni. Ko da bacci nike yana gefena. Da ya buga ya fara kara zan tuna cewa eh, lokacin yin aiki kaza da kaza ya yi, ya kamata in tashi in fara yi. Shi yasa na zaɓi na yi hakan.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi. A wasu shekarun baya na kasance ni mai maɗinki ne. Na koya ɗinki har na tsawon shekara biyar. Yanzu ne dai da aka samu canjin yanayi da kuma canjin ayyuka, ya sa ba na yin ɗinki. Amma ko yanzu idan na samu yadi zan iya ɗinka tufafi na mai kyau sannan in sa kaya na. Wannan ya kasance al'adar malam Bahaushe ne. A kowane gida za ka iya samun akwai maɗinki ɗaya, biyu har uku za ka iya gani a wani gidan. Wani gidan kuwa gaba ɗayansu sun mai da shi kamar sana'an gado. Gaba ɗayansu suna yin ɗinki kuma sun iya ɗinka tufafin. Ni dai na iya kuma in dai zan samu yadi kuma ina da lokaci tabbas zan iya ɗinka tufafi na da kaina. In kuma ma ba zan samu ba, ina da ƙanni wanda na san za su iya ɗinka mun. Ko a unguwa idan na fito akwai maɗinka gasunan sun fi a ƙirga. Wanda kowanne ka kira za ka bashi abun kashewa, ka bashi yadin ka ce mai ya je ya ɗan ɗinka maka kuma zai ɗinka maka ba tare da ya damu ba saboda akwai maɗinka sosai a anguwar mu.

Yaya kake son dafa ƙwai? Eh ina son dafa ƙwai kamar yadda ake dafawa. Da farko zan je in siyo ƙwai dina. Idan na je sayan ƙwai, nakan tsaya na zaɓa manya manya domin manya manya sun fi daɗi kuma sun fi girma idan ka dafa su, za su iya mafin sufi auki. Idan na je na siyo su, sai na zo na wanke su da ruwa. Nakan wanke su ne da ruwan sanyi ko kuma ruwan ɗumi. Da zarar na wanke su sai na ɗauko su na saka su a cikin ruwan tafasasshen ruwa na wanda ya ɗan fara tafasa. Idan na saka su, zan bar su su yi tsawon minti goma ko kuma ma su yi minti goma sha biyar. Idan dai suka samu wannan tsawon lokacin, na san a lokacin sun isa ci, sun dafu sosai, jikinsu ko'ina ya yi. Sai in na bari haka, wani lokacin ma nakan iya bar su su yi minti har goma sha takwas saboda kar in ɗauko su in fasa in ga kuma akwai inda bai dafu ba. Amma na sani idan dai zai yi minti goma sha takwas, to tabbas ko'ina ya dafu kuma ya dafu da kyau. Da zarar na gama haka zan ɗauko su in bare su. Zan bare su ne da hannu. Tun wurin barewa zan gane cewa tabbas wannan ƙwai ya dafu da kyau. In ya dafu da kyau sai in ɗauko su nakan iya yanka shi in saka shi a cikin abinci ko kuma in ci da gishiri ko kuma ma in ci da yaji. Zan zaɓa duka wannan hanyar da suka mun in ci da shi. Shi ƙwai za ka iya cin shi ma da komai saboda yana da basa, yana da nau'ikan abubuwa da yawa da za ka iya amfani da shi. Wani lokacin ma zan iya saka shi a cikin burodi in matse shi in ci da butter. Wani lokacin kuma in saka shi koya a abinci ko kuma in saka shi a miya. Duk yanda na yi, na san dai zai mun kuma zai yi armashi. Haka nake dafa ƙwai na har ma haka nake iya cinye shi.

Sau nawa kake rubuta rahoto da farko menene rahoto? Rahoto shine ban ka ɗa wani abu ko kuma ka rubuta wani abu domin, domin a tabbatar ko kuma a gane wannan abun yaushe ya faru, a ina ya faru, sannan a wane lokaci ya faru, sannan a wane wuri ya faru. Wannan shine rahoto. Ina rubuta rahoto wani lokacin, wani lokacin kuma bana rubutawa. Amma idan zan rubuta rahoto ina iya rubutawa mebi sau, ina iya rubutawa aƙalla sau uku a wata. Ina rubuta rahoto a kan abinci da na ci da kuma kuɗaɗen da suka shigo mun. Sannan ina rubuta rahoto a kan kayayyakin da aka yi amfani da su a kamfanin da nake aiki. Sannan ina rubuta rahoto a kan abubuwan da suke faruwa na siyasance ko kuma, ko kuma na abubuwa na al'umma, musamman al'ummar anguwa. Hakan yana sa wasu manya ko kuma shugabanninmu su gani domin su kawo gyara ko kuma su kawo ɗauki ma wannan al'umman. Ko kwanaki na rubuta wani rahoto a kan wani makarantar firamari wanda ya riga ya lalace. Suna buƙatan sababbin kujeru, suna buƙatan sababbin kujeru da kuma bohol na ruwa wanda zasu dinga amfani da shi. Suna buƙatan banɗaki mai kyau a gyara musu. Wannan rubutun da na yi, rahoton nan da na yi sai ya jawo mutane da yawa suka gani kuma suka taimaka musu. Wannan dai shi ne a taƙaice.

Kana yin barci da rana? Ina yin barci da rana musamman idan na samu lokaci musamman kuma ma a karshen mako. A karshen mako nakan shafa lokuta da yawa ina yin barci. Zanyi yin barci na tsawon awa huɗu tun daga karfe ɗaya har zuwa karfe huɗu nakan iya yi kuma tun daga ƙar nakan iya yi wani lokacin na awa biyu ko kuma awa ɗaya ma. Ya danganta dai daga yanayin inda na samu kaina. Indan na samu kaina a yanayi ne mai sauƙi ko kuma yanayi ne na hutu nakan yi barci ne. Barci kusan shine babban hutu ne da nake yi. Na zaɓi in yi barci ne domin yana taimaka min a rage wasu damuwa da suke damu na. Shi yasa wata zubin nakan yi barci a duk lokacin da na samu wani ɗan ƙaramin hutu sai nayi barci a bu na sannan kuma in samu in huta. Sannan su kansu likitoci suna yawan faɗa mana mu dinga samu muna hutawa ko mu dinga samu muna yin isashen barci. Domin samun isashen barci yana ƙara ma ƙwaƙwalwa ƙarfi kuma yana rage damuwa kuma yana rage ciwon hawan jini. Shi yasa nake samu duk lokacin da na samu wani dama nakan yi barci na in huta in samu kuma in huta ni maɗin.

Yaushe kike zuwa kasuwa? A kullum ina zuwa kasuwa. Nakan je kasuwa kullum da kullum domin nima ina ɗanɗana kasuwancin da nake yi a cikin kasuwa. In naje kasuwa, nakan je ma wata zubin tun daga safiya in je har da daddare in zauna. Aikin da nake yi aiki ne na wucen gadi. Ba kullum bane nake zuwa. Duk ranar da bazan je aiki ba, nakan je kasuwa. Wani lokacin ma in je kasuwar ƙauye domin na saro kaya. Wani lokacin kuma in je kasuwar garinmu domin in yi ciniki, in sayar da abin da nake saidawa ma wayen da za su siya. Ina yin duka wa'inan. Kusan a cikin mako gaba ɗaya ina iya zuwa kasuwa na fiye da kwana uku ko kwana huɗu in je in ci kasuwa na in dawo gida. Ni na fi kallon kaina a matsayin ɗan kasuwa domin na fi yin kasuwanci a bisa sauran abubuwa. Shi ya sa na zabe in kira kaina ma da ɗan kasuwa ne ni saboda kasuwanci ya fi rike ni kuma ya fi bani abincin da zan ci. Wannan haka yake.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina yin ƙoƙari na musamman. Ina yin ƙoƙari na in je aiki da wuri. Inda nake yin aiki wuri ne mai nisa daga inda nake zama. Ina iya ɗaukan kusan awa ɗaya ban kai wurin aiki ba. Yadda aikin na jefi jefi ne, bai wuce sau biyu nake zuwa a sati ba. Ina iya ƙoƙari na in ga cewa na je aiki nan da wuri. Nakan fita da wuri-wuri domin in samu, in samu abin hawa wanda zai kai ni wurin da wuri. Shi ya sa bana wasa da zuwa aiki da wuri kuma a kan lokaci daidai. Na saba zuwa aiki a kan lokaci daidai. Zan iya cewa ma, du-du-du bai wuce kila sau biyu ko sau uku ba ne na taba samun matsala ban je da wuri ba. Amma ko ma'aikatan mu suna yaba mun sun ce ina da nisa amma ina da ƙwazon zuwa wurin aiki da wuri. Na zaɓi in yi haka ne saboda ina ba ma aiki mahimmanci. A duka lokacin da aka bani wani aiki nakan tabbatar na yi shi da cikin, na yi shi cikin gaggawa kuma na yi shi cikin yadda aka sani in yi shi.

Yaya kake magana da abokanancin-abokanan ciniki? Ina magana da abokanan ciniki abu, eh, magana ta girmamawa, ta girmama juna sannan kuma da ganin darajan juna. Bana wasa da abokanan cinikina. Abokanan cinikina kamar 'yan uwana suke ko kuma in ce kamar abokainena nake kallonsu. A kullum zan musu magana sai na gaishe da su. Bayan mun gaisa da fara'a a cikin fuska na sai in nuna musu me suke bukata kuma in dinga gaya musu gaskiya akan abubuwan da nake saida musu. Hakan na ba su dama suna jin daɗi kuma suna jin, suna jin daidai abin da nake musu sannan kuma suna jin kusanci wanda yake ba su dama su tambaye ni wasu tambayoyi kuma suna jin daɗin kusanci da ni kuma suna kawo mun wasu abokanan cinikin. Duk wanda ya bi ruwan wani wanda muka yi ciniki da shi yakan kawo mun wasu mutane saboda daɗin huɗɗa da na nuna masa.

Kana sanya bel kullum? A'a, bana sanya bel kullum. Yawancin wanduna na masu roba ne, wasu kuma masu mazagi. Ba kullum bane nake sanya bel. Nakan iya ɗaukan wata ɗaya ma ban sa bel ba. Domin kusan duka kayan ayyukana da kuma kayan da nake sawa kaya ce irin na gargajiya da kuma ɗan kaya ƙanana masu kamar irin kayan gym dinnan wanda ake yin motsa jiki da su. Yawancinsu za ka ga akwai roba ne a jikinsu. Sai kuma kayayyaki na da nake sawa wa'ina mazargi ne a su. Bel nakan daɗe ban sa shi ba amma ina da shi. Ina da shi saboda ko ta kwana ko kuma wani lokacin in ina jin in sa irin su jeans nakan ɗauko shi in ɗaura abu na sannan na fita na je wani ayyukan. Amma kuwa ba kullum bane nake sanya shi. Nakan daɗe ban sanya ba, sai in ɗauka. Ma-mako uku ma ban sa kaya me bel ba.

Wane launi labulenku suke? Launikanda labule na suke farare ne. Wani lokacin kuma ina da baƙaƙe ma amma ina amfani da kalar ruwan toka. Kalar ruwan toka ma shi muka fi amfani da shi saboda yara da suke gidan kada su lalata shi kuma kalar ruwan toka yana da kyau sosai, yana ƙara ma ɗakin kyau. Abunda yasa muka zaɓa kalar ruwan toka saboda ya fi kama da fentin ɗakin mu, fentin ɗakin mu shi ma kalar ruwan toka ne da kuma milk. Shi yasa idan muka haɗe labule mai ruwan toka sai ɗakin yayi kyau, sai a samu kala wanda yayi kala da kalan ɗakin. Sai kaga ɗakin ya yi kyau sosai, ya zama abin burge wa. Har mutane idan suka zo tambaya suke yi, "Wannan labulen a ina kuka siyo su? Kuma a ina ni ma zan sami irin su domin sun burge ni kuma sun yi kyau a ɗakin nan naku?" Shi yasa muke zaɓan kalar ruwan toka domin bai cika ma yin datti ba sosai, bai cika nuna datti ba kwata kwata. Zaka daɗe kana sanye da shi a ɗaki.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ta hanyoyi daban daban. Idan na je masallaci a matsayina, wanda zai ja sallah ko kuma ya ja liman, ina jagorantar mutane yadda addini ya tsara. Sannan kuma a mu'amala ta mutane, nakan jagorantar mutane bana nuna musu wani girma ko kuma wani launi na fata ko kuma ganin cewa na fi girmansu ko kuma na fi ƙarfinsu. Muna hulɗa ne kamar ƴan uwa da abokan arziki kamar yaya da ƙanni ko kuma kamar ƙanni da yaya. Muna girmama junanmu. Muna girmama na gaba da mu, na ƙasa da mu, su ma suna girmama mu. Haka muke abubuwan mu. Jagoranci ba abu bane wanda ya kamata ya zama wani abu na girman kai ko kuma na nuna fifiko. Abu ne wanda aka baka wanda zaka haɗa kan mutane ka nuna musu ɗaya suke yi domin ku cima burikanku na rayuwa. Ku cimma abubuwan da kuke so ku cimma. Shi ya sa a jagoranci, haɗa kan mutane yana da kyau. Ka nuna wa mutane wannan aiki ne kuma wannan dukanku kun zo ne ku sami abin da za ku rufe wa kanku asiri. Babu wani wanda ya fi wani. Dukanku mutane ne kamar kowa kuma duk wanda yake da wani tambaya zai iya ya yi.

Mene ne kake son canza a wurin aiki? Abin da nake so na canza a wurin aiki shine yanayin yadda ake ba da albashi. Idan ku ƙananan ma'aikata ne kwata-kwata ba a ganin ku da ƙima ana ba ku albashi ne wanda ma gaba ɗaya ba zai ishe ku yin rayuwar ku ba. Albashin da bai taka kada ya karya ba a kan shi za ka ga ana takura ma mutane da ayyuka masu nauyi, gaske masu wahala. Ta kan cewa wasu ba su yi karatu ba za ka ga ana ba su wahala kuma ana nuna masu ba su isa ba. Hakan bai dace ba. A kowane ma'aikata ya kamata tun daga babban ma'aikaci da ƙaramin ma'aikaci a sami girmama juna. Kuma a dinga ba su ƙarfin gwiwa cewa su yi aiki mai kyau kuma a dinga ba su albashi wanda zai ɗan musu wani abu, yanda za su dinga jin daɗi su ga ana kyautata musu su yi aiki mai kyau domin kamfani ya ci gaba. Haka ya kamata domin da zan samu dama haka zan canza shi. Zan sa ma'aikata manya da ƙanana su dinga ganin girman juna domin dukansu mutane ne kuma ba wanda ya fi wani. Kawai dan rayuwa ta ɗaukaka ka bai zamo dole cewa saika raina wani ba ko kuma ka dinga ganin wani a ƙasa.

Kana son cin abincin titi? Ba na cika son cin abincin titi bane, amma wani lokacin ba'yadda na iya. Idan ka fita gida, ka yi nisa, dole baka da wani abu da ya wuce, dole se ka ci abincin titi. Wani lokacin kuma, ɗan abubuwan maƙulashe da kuma abubuwan tattaunawa na titi suna ɗan burge ni. Abubuwa irin su fanke, su gurasa, tsire da balangu, dukansu abubuwa ne wanda ake yinsu a titi. Waɗannan abubuwa ne na maƙulashe wanda zaka ga suna burge mutum, zaka ɗan iya tsayawa ka siya ka ci. Amma abincin ma wani lokacin idan muka yi nisa muka je kasuwar ƙauye, ba'yadda muka iya, dole sai mun siyi na titin kuma mun ci. Dukda dai za ka ga dai abincin titin wani lokacin ba cika kyau yayi ba kuma yana da illa ga lafiyarka. Amma haka nan zaka haƙura ka ci saboda ka da ka mutu. Idan ka samu ka ci, ka ɗan samu ƙarfi, sai ka yi Allah Allah ka koma gida domin ka samu lafiyayyen abinci ka ƙara dannnawa da shi. Wannan shi ne, amma abincin titi kwata-kwata wani lokacin bai yi ba.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗakina a kai a kai. Bana wasa da shi kuma bana son ƙazanta. Rashin son ƙazanta da bana yi shi yasa nake share ɗakina a kai a kai. A duk sati wato a mako, kwana bakwai ina share ɗakina kullum kullum. Nakan share sau ɗaya saboda mafi akasarin lokaci ma bana zama a gidan. Ɗakin baya yin wani datti sai idan na dawo in kwanta abu na, da safa ma in ƙara sharewa. Sannan in na gama in fita aiki. Ina son in ga wuri yayi tsabta domin bana son ƙazanta. Bana son wani abu da zai haɗa ni ma da ƙazanta. Shi yasa nake gani ko a waje ne idan naga mutane sun bar ɗakin su kaca kaca sai abin ya ɓata man rai yana ci mun tuwo a ƙwarya. Sai in ji dama wannan zan iya yi musu magana in ce musu "dan Allah su share domin wurin ya yi ƙarƙar." Wuri idan yayi ƙarƙar ya fi sha'awar gani kuma yafi daɗin gani. Zaka ji daɗin zamawa a wurin kai kanka mai wurin.

Kana ba da shawara a aiki? Ina ba da shawara a aiki. Domin ba da shawara abu ne ko wanda ya zama kamar dole. Ba zai yiwu ka zauna a wurin aiki ba baka ba da shawara. Dole ka dinga ba da shawara a kan wasu abubuwa da ka gani, masu kyau ko marasa kyau. Musamman ma marasa kyau. Dole ka ba da shawara domin a ga yanda za a yi a gyara. Sai ka ba da shawara ka ce a gyara wannan abu domin bai yi dace da kaza ba. Hakan na ƙara sa wa aiki ya ci gaba. Wurin kuma aiki shi ma ya ƙara cin gaba. Kowa ya ji daɗi a wurin aikin. Domin rashin ba da shawara zai sa a dinga yin abu a cikin dufu. Sai a dinga yin abun da bai dace ba kuma ba za a ga cewa bai dace ba saboda wani bai yi magana ba. Shi ya sa ya dace a kowane ma'aikata ya kasance akwai wurin ajiye saƙonnai da wurin bada shawarwari da sai ya kamata idan mutum na buƙatar a kawo wani sauyi sai ya rubuta ya ajiye. Idan yana jin girma ya yi magana da shugabannin. Amma irin mu da basu da suke da kusanci sosai da shugabanni, mu kan basu shawara kai tsaye su duba su gani idan sukayi shawara da tsauran shuwagabannin sai a ga idan yayi a sauya idan kuma bai yi ba sai a ce idan akwai wata shawaran ka ƙara bayarwa domin waccan shawaran zai iya kawo wani abun.

Wane launi idanunka suke? Launin da idanuna suke fari ne da kuma baƙi. Fari ne da baƙi kamar dai na 'yan Afirka. Domin ni ɗan Afirka ne. A Afirkan ma ni ɗan Najeriya ne. Duk yawancin, mu idanmu iri ɗaya ne. Fari da baƙi. Duk da zaka iya ganin wasu suna da ɗan launi mai brown, mai shuɗi-shuɗi amma mafi akasarin mutanen da suke nahiyar Afirka idonsu fari ne da kuma baƙi a gefe. Ban san me yasa haka ba amma ina ganin hakan ya samu asali ne tun daga kaka da kuma kakanni. Ba irin na Turawa ba, wanda za ka ga idonsu ya sha banban da irin na mu. Kokuma na Larabawa, shi ma ya sha bambam da irin na mu. Amma mu mutanen Afirka kusan idanmu gaba ɗaya shi ma daban da na su. Za ka ga idonmu mai fari ne da kuma baƙi a tsakiyan. Wannan wani lokacin kuma ma za ka iya ganin wani irin idon mai abin mamaki. Amma haka ba a cika samun shi kasafai ba. Sai dai kuma, a cikin mutane da yawa za ka iya samun wani shi daban wanda idon nashi ya yi kala daban. Amma ni dai idona mai fari ne da baƙi kamar na kowa a nan Afirka.

Yaushe kake farkawa kullum? A kullum ina kwantawa ne ni da wuri. Nakan kwanta daga wuraren ƙarfe tara ko ƙarfe goma. Kuma nakan farka wuraren ƙarfe biyar daidai. Wuraren ƙarfe biyar daidai. Abin tunatarwa yake bugawa, yake buga alam wanda zan tashi. Daga nan kuma inna tashi, sai naje nayi wasu salloli. Da zaren na gama salloli, shi ke nan bacci ya riga ya ƙare tun ƙarfe biyar. Ina, ƙarfe biyar ne lokacin farkawana kullum da kullum. Daga nan sai a fara fafutuka na yau da kullum. Daga nan kuma sai kuma wani lokacin, kaman ƙarfe tara idan na dawo, sannan na ƙara zuwa na kwanta nayi bacci na. Sannan shi ma haka in ƙara tashi ƙarfe biyar. Kusan dai ƙarfe biyar shine lokacin da nake gama bacci a kullum. Wannan na saba yin shi tun lokacin da na mallaki hankalina. Nakan sa alam a wayata wacce za ta tace ni da wuri-wuri, domin in fara yin abubuwan da suke gaba na, shiyasa nake tashi ƙarfe biyar kullum da kullum. Wannan kuma ko fashi ma babu.

Wacce rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranar Litini, Laraba da kuma ranar Juma'a. Sannan kuma a cikin makona wani lokacin na kan je ranar sati sai na huta ranar Lahadi. Wa'inan sune yawancin kwanakin da na zaɓa wanda nake zuwa kasuwa. Ya danganta da kuma yanayin aikina. Domin ina zuwa aiki so biyu a mako, na kan je ranar Talata da kuma ranar Alhamis. Wa'inan sune ranar da aka zaɓa na dinga zuwa nayi aikina. Domin aikina dama irin na wucan gadin nan ne. Ba na zuwa kullum kullum ba ne na zuwa jeka ka dawo. Ba irin shi ba ne wannan. Aikina na wucin gadi ne. Amma kuma kasuwa ku san kullum ina zuwa ita. In ban shiga ba yau zan shiga gobe. Nima in je in duba kasuwancina. Ina kasuwanci a kasuwa, in siya in siyar ko kuma nima wani lokacin in je in siyo kayan cefane ko yaya dai kasuwa kaman gida na ne. Haka na mai da ita.

Rubutunka yana da kyau? Tabbas rubutuna bai da wani kyau amma ina iya bakin ƙoƙari na. A duk lokacin da ina makarantar sakandari nakan yi kokari domin na yi rubutu mai kyau. Ban san mene ne yake faruwa da hannuna ba amma dai rubutun nawa sai a hankali. Duk da dai ina ganewa kuma malamai ma suna ganewa amma wani lokacin sukan yi, sukan yi magana suce mun in gyara rubutuna ya ɗanfi haka kyau domin wani lokacin basa gane abin da na rubuta. Ko a wannan lokacin nayi kokari domin na ga cewa na gyara rubutun nawa ya dawo yafi, yafi haka kyau amma dai abin sai dai ya ci tura. Na rasa mene ne yake damuna. Idan zan yi rubutun dole sai ka ga ya ɗan caccakude. Ka ganshi ya wani yayya motsi, yayi wani kala, wani kalan da bai yi kyau ba. Duk da dai da na ɗauka zaka ga ina zirroshi ina karanto shi domin ni na san mene na rubuta amma daga baya dai hakanan na haƙura. Duk ko lokacin da naje makarantar gaba da sakandari rubutun nan haka yake. A nan kuma malamai yawanci sunce suna ganewa da na dai ina iya cin exam kuma inci makina da yawa shiyasa na zo ban damu ba. Rubutuna dai bai da kyau kwata kwata a ƙarshe.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. A san da ina yaro, lokacin bana son citta. Bana son a samun citta a cikin abinci ko kuma ma a cikin abin sha. Amma yanzu da na girma, na san darajan shi, an ce yana maganin sanyi sosai. Shi ya sa nake yawan cin citta. Ina, ina, ina cin citta a cikin abinci kuma idan aka yi abin sha ana sawa a ciki irin su zoɓo, gin-ginger da dai sauransu. Sa citta a cikin abinci yana maganin sanyi, yana ƙara taimakawa mutane kuma yana ƙara ƙwarin garkuwar jiki. Shi ya sa za ka gani idan ana abinci yanzu, musamman gidan 'yan gayu suma sun san darajan citta, suna saka shi a cikin abincinsu. Hakan yana da kyau kuma shi ya sa yanzu haka farashin citta ya yi tsada a kasuwa saboda mutane sun gane fa'idanshi kuma suna yawan amfani da shi.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako ya danganta. Kowa yana da ranar da ya tafi mai daɗi. Amma ni dai, ranan sati ranan Saturday ko kuma ace ranan Sati, ranan Saturday ko kuma ace ranan Asabar, ranan Asabar da Hausa. Ranar Asabar ta kasance rana wanda ta fi daɗi a rayuwana domin nakan samu na halarta bukuwa da kuma abubuwa kala-kala. Nakan samu na haɗu da aboka nai na wanda ba mu haɗu ba. Nakan samu na yi ziyara a wannan rana. Nakan samu kuma har na je kasuwa, na ɗan je na yi ciniki kafin na dawo gida. Rana ce wanda nake dan nake nakedan ƙananun ƙananun abubuwa wanda nake yi musamman wanda aiki bai bari na yi su ba. Nakan ɗan yi wasu ayyu kacen aikacen gida har da wanki da maguga. A ranan ina jin daɗin ranan sosai. Yana ba ni dama domin na yi nazari akan abin da ya faru kuma akan abubuwan da na yi a cikin mako ɗin gaba ɗaya.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi yawanci kasuwanci ne. Kasuwanci ba iya samun kuɗi nake yi da shi ba, abu ne wanda nake yin shi na yau da gobe da kuma kullum kullum. Ina jin daɗin yin shi kuma yana ba ni nishaɗi. A kullum idan na ɗebo kaya zan kasa a kasuwa wanda za a siya. Idan na kalla abun sai inji daɗi kuma ya faranta mun rai sai inji cewa dama na sani wannan abu na fara yin shi tun ina ƙarami. Da yanzu na fi haka a inda nake ina jin daɗi naga ina yin kasuwanci da mutane. Domin kasuwanci da mutane yakan haɗa ka mu'amala da mutane kala kala a wannan duniya. Ya haɗa ka mu'amala da mata, da maza, da yara, da tsofaffi, kai har ma da 'yan mata, dukkansu zaku hadu dasu kuma zakuyi mu'amala kuma ku dunga girmama junanku. Shi yasa nake son mu'amala ta kasuwanci ta kasance abu wanda ta fi sa ni nishaɗi. Wani lokacin ko da ba bani yi ciniki ba idan naga yanda na kasa kayana kuma na tsaya a gaban kayan yakan bani armashi yasa inji daɗi ko da ma ace ba'a zo an siya abun da na kasa ba.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Teburinmu a wurin aiki kala kala ne. Akwai irin wannan babban teburin wanda shuwagabannai suke zama akanshi domin tattaunawa abubuwan da za su iya matsar da kamfanin zuwa gaba. Ana kiransa da conference table. Wannan anfi ganin shi a ɗakin taro. Wannan yana da girma sosai. Sannan akwai kuma kujerurruka wanda ake-- teburrurruka wanda ake ajiye wa a cikin kowane ofis. Musamman a cikin ofis ina, ina da wani tebur wanda yake da kyau. Ina iya ajiye kwamfutana kuma na ajiye sauran kayayyakina, littattafai dina da kuma birukana da duk wani abu da nake bukata. Yana da ɗan faɗi sosai wanda yake bani dama duk wani abu da zan yi amfani da shi a wanan ranan in ɗauko shi, in ajiye shi kusa da ni saboda kada na manta inda na ajiye shi. Kuma yana da ɗan girma wanda kusan ni da abokin, abokin ofis dina wanda muke zama a ofishin muna iya zama mu biyu muyi ayyukanmu tare ba tare da kowa ya ji cewa ya matsu ba.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana da wuri saboda kiyaye kaina ga ciwo irin ciwon ulcer saboda an ce rashin cin abinci da wuri yana jawo ciwon ulcer, yasa ka dinga shan wahala. Shi ya sa bana wasa da lokacin cin abincin rana na. Nakan fara cin abincin rana ne ne ƙarfe shabiyu kuma kafin ƙarfe ɗaya na gama komai. Ina cin abincin rana da wuri sosai musamman a yanayi yanzu inda rashin lafiya ya yi yawa kuma kula da mutum a asibiti yayi tsada. Kuma magunguna ma sukansu yanzu sun yi tsada. Shi ya sa yana da kyau ka dinga, ka dinga duba lafiyarka akai akai kuma ka tabbatar duk wani abu da kake yi ba zai cutar da lafiyarka ba. Domin yanzu idan ka faɗi kana rashin lafiya ba wani wanda zai damu da kai. Ga shi rayuwa ta yi wahala, magunguna sun yi tsada, asibituka duka ma komai yayi tsada. Shi ya sa kowa ya dinga kulawa kuma ya dinga cin abinci da wuri da kuma shan ruwa da yawa saboda kiyaye rashin lafiya da cututtuka.

Wane gidan abinci ka fi so? A cikin gidan abinci wa'inda muke da shi, duk da yawancinsu local restaurant ne, ma'ana restaurant ne wanda ba a san da sunansu ba. Yawancinsu abincinsu yana da araha shiyasa mutane suke bala in san shi. Ni kaina ina son abincinsu domin abincin akwai araha. Sai dai wuraren zaman su da kuma inda ake, inda kwalliyan cikin wurinsu bai zama dole ya zama mai ƙyaleƙyale ba. Amma tabbas abincinsu abinci mai kyau ne. Za ka iya samun shinkafa da wake da mai, shinkafa da wake da miya, shinkafa da wake da miya da nama. Za ka iya samun jollof rice da kuma fried rice. Kuma za ka iya samun semovita da kuma tuwo da kuma pounded yam. Duka wa'inan za ka iya samun su a wuraren kuma za ka ci ka koshi ba tare da ka nemi wani abu ba. Abincinsu akwai daɗi da kuma akwai zafi. Yawancinsu sukan daɗe a wurin, tsofaffin mutane ne suna neman yadda za su yi ne.

Yaya kake zubar da shara? Muna zubar da shara ne ta hanyoyi kala-kala. Wani lokacin idan sharan yawanci ledoji ne ko kuma abubuwa na roba, mukan tara su sai mu ƙona su. Idan suka ƙone muna amfani da garin su muyi takin gona. Idan kuma shara ce ya haɗa da abubuwa masu wari da sauransu, wannan mukan haɗa su sai mu tura sai mu ba ma masu kwashe shara. Idan sun zo su kwashe sai su kai shi wuraren inda suke ajiyewa. Hanyoyi biyu kenan da muke amfani da shi wurin shara. Kwata-kwata bai kamata a ce kowa yana wasa da shara ba. Shara abu ne wanda ya kamata a ce kowa ya zama abun da yake killace kanshi daga ita. Da ya zaran ta taru ka kira masu kwashewa, ka biya su, su kwashe maka. Ko don gidan ka ya yi kyau kuma ya yi ƙamshi. In ba haka ba zaka lalata unguwa ko kuma ka lalata ƙamshin gidanka da kuma iskan da kake shaƙa. Wanda za ta iya maka illa sosai. Shi yasa yana da kyau kowa ya sami hanya mai kyau na wurin zubar da shara. Hanya wadda ba za ta cutar da maƙotansu ba ko kuma shi ma ɗin ta yi mai lahani.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Gidanmu yana da jan ƙasa ne. Jan ƙasa wanda aka fi gani a wurare inda akwai sahara. Ba wai sahara ba amma wuraren inda akwai, inda, inda ba cikan ruwa sama ba sosai. Ƙasa ne mai ƙarfi wanda za ka iya haƙan shi domin ka yi abubuwa kamar su bulo. Irin bulo dinnan na ƙasa. Gida ne wanda ƙasa ne wacce yawancin arewacin Najeriya irinta ne. Ana kiran da wannan ƙasan sem, lomi soil. Wato ƙasa wacce take da warwari kuma busasshen ƙasa ba mai taɓe taɓo ba. Irin wannan ƙasan ita ce nan a gidanmu kuma ita ce nan a gidan maƙotanmu da sauran gidajen da suke anguwanmu. Da yawancinsu kuma sukan yi amfani da ƙasan nan. Wuraren gina wasu ƙananan ƙananan abubuwa kamar ɗakunan kaji da ɗakunan abubuwan da suke kiwo irin su tumakai da awakinsu. Dukanshi dai ana amfani da shi.

Wane irin kayan ɗaki ka fi so? A cikin ɗaki, a cikin kayan ɗaki ina son komai da komai. Amma abubuwan da na fi so, abubuwan da na fi so sune irin cushion ɗinnan, ina son labule, sannan ina son AC, sannan ina son bangon agogo da kuma tibin bango. Sannan kuma ina son futulu masu haske, sannan ina son a yi mai POP, sannan kuma ina son labule masu kyalle-kyalle da kuma bangon mai fenti mai shining. Sannan kuma ina son in ga an saka tiles, sannan ga akwai abubuwa na more rayuwa. Akwai irin su fridge da kuma abubuwa irin su micro oven wanda za a iya yin gashe-gashe da shi. Sannan ya kasance akwai gas cooker wanda za a iya yin aiki da shi da kuma irin non-stick frying pan wanda za a iya yin soye-soye da kuma wasu ɗan abubuwa na aikace-aikacen gida. Sannan ya kasance akwai injin machine wanda ake yin wanki. Injin machine na wanki ina matuƙar son shi domin yana rage wa mutane aikace-aikace.

Kana musabaha da mutane? Ina musabaha da mutane. A lokacin corona ne dai aka hana mu musabaha da mutane saboda a dakile yaɗuwar cutar COVID-19. Shi ya sa a wannan lokacin haka nan muka haƙura. Duk da dai muna so mu dinga yin musabaha da 'yan'uwanmu da abokanan arziki amma haka nan muka haƙura muka daina yin shi, muka jira sai da lokaci ya wuce muka dawo muna yin abinmu yanda muka saba. Ni dai na saba da musabaha da mutane kuma a kullum ba ranar da ba za ta zo ba ban yi musabaha da mutane ba. Ko ranar da ban fita ba nakan yi musabaha da matana da yarana mu gaisa gabaɗayanmu ina son hakan. Musamman idan na fita nakan iya gaisawa da mutane fiye da hamsin a rana. Duk wanda muka haɗu da shi nakan miƙa mai hannu na ce mai "Assalamu alaikum", shi ma ya amsa mun mu gaisa da juna sannan sai mu tafi. Musabaha da mutane abu ne wanda yake ƙara donƙon ƙauna, yake ƙara kusanci da maƙot-da maƙotanku, yake sa mutane su ga girmanku kuma su ga suna ba ku ladabi. Haka abu ne mai kyau ya kamata ace kowa yayi riko da wannan ɗabi'a ta musabaha da mutane.

Kana tafiya kasuwanci? Ina tafiya kasuwanci. Ina ba wa kasuwanci muhimman lokaci na domin shine abin da na fi riƙewa ma a matsayin sana'a. Na fi yin kasuwanci fiye da yin aiki. Nakan tafiya zuwa kasuwanci kala-kalan wurare. Nakan je wurare masu nisa domin na je na ga yadda ake kasuwanci sannan na dawo ni ma na ƙara, na ƙara gyara harkan kasuwancin nawa. Nakan je kasuwan ƙauyuka domin na saro wasu kayayyaki, sannan na dawo nan cikin gari na saida su. To shiyasa nace ina tafiya kasuwanci sosai. Tafiya kasuwanci yana haɗa ka da mutane kala-kala waɗan da kuke yin harkoki iri ɗaya. Har ma kuyi musayar lamba kuɗin ga gaisawa haka ma zai iya janyo ka samu babban arziki, domin kuwa zaka iya haduwa da wani wanda ya san harka fiye da kai sai ka koya daga gare shi. Wata rana ma ku ƙulla alaƙa mai kyau. Har ƙila ma wata rana idan ya yarda da kai ya baka wasu kaya wanda zaka iya siyarwa kaima ka samu naka kuma ka samu riba mai so ka har kayi alheri kaima.

Wani irin kiɗa kake so? A cikin kiɗoɗin da nake so ina son kiɗodi guda biyu. Ina son kaɗan kiɗan garaya da kuma kiɗan gurmi. Wa'innan su ma wasu al'adu ne na Hausawa wanda ya daɗe ana amfani da shi. Kiɗan garaya kiɗa ne mai daɗi da ake yi ma masu sarauta da kuma masu arziki da kuma ƴan kasuwa su ma. Sannan kuɗin gurmi shi ma ɗin duka ana yi musamman a wuraren wasan gamji na Hausawa na kuma al'adan Hausawan gargajiya. Ana iya yin wa'innan a yi gasansu, kai har ma a yi shi a ƙauyuka ko kuma a je birni a yi babban taro sannan a kira su su yi shi. A duk wasu tarurruka na mutanen da musamman ko, ko, ko, ko haihuwa ko biki akan kira masu irin wa'innan kiɗa kiɗen da kuma waƙe waƙen su zo su yi, su yi wasa sannan a biya su kuɗaɗe su ma su ci arziki gaba ɗaya. Kuma waƙoƙin suna da ɗaukan hankali domin kam suna da daɗin ji a kunne kuma suna da daɗin ji har a baki ma in kana rera su.

Kana iya tsallake igiya? Eh, zan iya tsallaka igiya. Duk da ya danganta da kowane irin igiya ne. Amma ina fada kowace irin igiya aka bani zan iya tsallakewa. Musamman irin igiyan nan da ake yin wasan training da shi, wato skip. Wannan igiya zan iya yin shi domin kam na tagwada shi kuma na ji akwai daɗi sannan kuma yana ƙara maka sauri wuraren motsa jiki. Amma wani igiyan kuwa idan ya yi sama gaskiya zai yi wahalan tsallakewa. Musamman irin igiyan shanye kaya da ake yi a gidajen mu na Hausawa.

Nawa ne yawan danginku a gida? Yawan danginmu suna da yawa. Dangin mu ma in za ka kirga dole sai ka bambance, sai ka ce dangin mama ko kuma na baba. Dangin babanmu ba su da yawa sosai amma dangin mamanmu suna da yawa sosai. Akwai tattaba kunne tattaba kunne, akwai jikoki, akwai yara, haka haka abin yake tafiya. Suna da mugun yawa sosai. Dan ko a gidansu iya gidansu, su babansu ya haife su kusan talatin da ɗaya ne. Idan suka zo kuma 'ya'yan su kawai, 'ya'yan mamana sun kai mutane tara. A haka ma ita ce ma ba ta haihu da yawa ba. Saura akwai masu yara goma, yara sha biyu har zuwa sha huɗu ma za a iya samun. Akwai kuma ƙananan ƙananan yara ma. Haka haka danginmu yake da girma. Su ma gidansu kakan namu yawa gare su domin babansu ya haife su kusan talatin da huɗu. Haka muke da tsabar rage yawa a danginmu. A dangin baba kuma abun dai bai kai na mama ba. Su a danginsu su ma suna da yawa. Duk da yawancin 'yan'uwan su duk sararsu amma waɗanda suke a rayuwan ma su ma ɗin suna da yawa. Duk da wani lokacin zumunci ya yi kaɗan amma a haka waɗanda kawai na sani na san cewa muna da mugun yawa sosai.

Kana raba abincinku da mutane? Tabbas muna raba abincinmu da mutane domin yana cikin al'adunmu. Al'adunmu sun koyar da mu taimaka mah mutane kuma da na kusa da mu. Ba iya na kusa da mu ba ma duk wani mutumi wanda zai gura be mu dole zamu taimaka mashi da abinci ko da ruwan sha. Muna ba da abincinmu muna raba shi kuma da maƙotanmu. A gidan mu ma akwai wa'inda ma sukan ci abincin mu. Ba ma iya gidan mu ba. Baki idan muka yi sai mun raba da su. Idan kuma ka ji labarin ma za su zo to wannan girki ma da su za a yi. Abincin da za a dafa ma da su za a dafa. Abincikan da mutane suke ci kuwa a gidan mu abinci ne mai yawa. Da sallah ko kuma da irin suna ko biki maƙotan mu ƙaf ba za ma su iya girki ba saboda iya abincin da za mu bayar a gidan mu ya isa. Ya isa gaba ɗaya mutanen da suke unguwan su ma su ci su ci albarka. Su ci daga cikin albarkacin wannan taro da za'a yi. Haka muka ɗauka abubuwan.

Waɗanne ƙofofin watsa labarai kake amfani da su? Ina amfani da ƙofofin watsa labarai kala kala. Kafofin watsa labarai da nake da na fi amfani da su, siyon yi amfani da intanet ma'ana yanar gizo. Ina amfani da shafukan sada zumunta irin su Facebook da irin su Twitter. A nan wurin za ka iya samun ingantattun labarai amma dole sai ka tace. Musamman a Facebook dole sai ka bi a hankali wurin samun labarai. Domin kuwa kowa yana iya yin posting abunda ya ga dama wanda hakan zai iya jawo wa a dinga watsa labaran karya da na ƙage. Wanda idan ka ɗauka za ka iya zuwa kaje ka faɗa ma wani ya ɗauka kai maƙaryaci ne. Dole sai ka dinga tace bayanai, ka dinga jira sauran gidan jaridu idan sun yi, idan sun watsa labaran a wannan, a wannan shafin na sada zumunta sai ka ɗauka. Wannan kana gani kasan gaskiya ne amma idan zaka biye na mutane masu watsa duk abunda suka ga dama to wannan kuwa zaka shiga cikin matsala. Domin kuwa sun fiye yin karya.

Kana da katin kasuwanci? Tabbas ina da katin kasuwanci. Ina da katin registration ma na kasuwanci, shi yasa na buga katin kasuwanci na. A jikin katin kasuwanci na akwai registration na wannan kamfanina wa, wato wannan kasuwancin da nake yi. Shi yasa nake yin katin kasuwanci. Musamman idan na haɗu da wasu sababbin abokananci na kaiya a yanar gizo, nakan ba su na faɗa musu cewa ga sana'ar da nake yi. Idan suna so su taimaka mun ko kuma suna so su siya daga wurina, za su iya duba ni ga lambobina nan su kira. Ina saka lambobina irin na su WhatsApp da kuma na sauran abubuwa. Za su iya kira na ko kuma su yi min catin a WhatsApp ɗin ko kuma za su iya ziyartar shafukan mu na, na yanar gizo inda za su iya su yi magana da mu direct ta kan shafukan mu na yanar gizon.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh, ina da sa hannu a cikin saƙonnin mu. Duk wani saƙonni da zan tura nakan tabbatar na sa mai hannu domin ya zama ingantacce da gani. Saboda rashin sa hannu zai iya ja wa a cuta wani. Rashin sa hannu zai iya ja wani ya rubuta wani saƙonni a maimakonka. Alhalin kuma ba kai ba ne ka rubuta shi. Shi yasa sa hannu yake da fa'ida. A ko mi ye za ka rubuta ka tabbatar akwai sa hannunka, wata alamu wanda zaka bari wanda za'a gane cewa tabbas wannan saƙo daga gare ka ne. Kafin wani ya je ya kwaikwayi rubutun ka, ya rubuta, ya tura domin ya damfari wasu. Dan irin wannan ya shafa ruwa da mutane. Wanda ya je ya rubuta abun da bai dace ba, ya je ya anso wasu kuɗaɗe a hannun, ya je ya anso wasu kuɗaɗe da sunan ka, daga baya ya saka cikin matsala daga da kai ba ma ka san an yi ba. Shi yasa yake da matuƙar amfani ku dinga sa hannu a cikin saƙonnan ku da zaku tura ma mutane ko abokanancin kaiya.

Menene burin ku na aiki? Burin mu na aiki shine mu kasance manyan ma'aikata wata rana kuma mu samu muyi ritaya da wuri. Wannan shine babban burin mu na aiki. Muna son mu ringa samun albashi mai tsoka wanda zai ishe mu, mu taimaka ma iyalan mu, shi yasa muke ta ƙoƙartawa, muke ta faɗi tashi domin maganin cewa mu ma mun taka wani mataki a wannan sabgan da ake magana. Shi yasa muke taimakawa, muke ta ƙara karatu domin mu ga cewa mun kai wani label wanda albashin mu zai zama abin, abin, zai zama abin magana, ya zama wannan abu mai ɗan ƙwari wanda za mu iya amfani da shi domin mu rage wasu hidimlimun da yake faruwa a cikin iyalan mu.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske musamman lokacin da ba dare ba. Idan dare yayi na fi son na kashe komai domin na kwanta. Ina son ɗakina naga yayi tangaran haske musamman da rana. Shi ya saka zaka ga ɗakina akwai, akwai ƙwallon fitila wanda sun kai guda uku zuwa huɗu. Na kamkuna su gaba ɗaya domin naga hasken ɗakin. Haske yana da kyau sosai amma a dare ya fi daɗi idan ka kashe idan za kai kwanta. Musamman ma in ka bi ta addinin mu wanda ya hana mu yin kwanciya ba tare da kashe haske ba. Kashe haske yana da daɗi musamman da daddare amma da rana yana da daɗi kaga haske ta ko'ina. Amma in za ka bar hasken a waje wanda zai iya haskawa idan al'umma za su wuce, hakan ma yayi kuma ma zai iya taimakawa wurin bada tsaro.

Kana sanya tabarau? Eh ina sanya tabarau. Ina sanya tabarau wanda yake ƙara mun ganin ido, yana ƙara hasken ganina kuma yana rage mun girman abubuwa. Ina sa shi musamman idan zan yi rubutu ko idan zan karanta abubuwa wanda sun yi ƙanana. Yana taimaka mun wurin ƙara musu ɗan girma wanda idanuwa na za su iya gani. Shi ya sa na je wurin likita ya yanka mun da tabarau daidai da irin idona kuma daidai da irin matsalar idona wanda zan iya amfani da shi in kalla duk wani abu da nake so in kalla. Idan rubutu ya yi ƙanana ma yanzu zan iya karanta shi. Idan kuma rubutun ma ya yi nesa tsab zan iya karanta shi saboda taimakon wannan gilashin ko kuma in ce wannan tabarau ɗin wanda likita ya bani shawaran in siye shi kuma na je aka yanka mun shi aka siya mun shi wanda shi yanzu ya gyara idona nake gani tangaryan ba tare da haina ƙara haska wani abu ba ko kuma na ƙara matso da idanuwa, idanuwa na kamar wani makaho. Hakan ya taimaka mun sosai shi ya sa kullum ina tare da gilashina ba ma sai lokacin da zan karatu ba ko wani abu kullum yana idona.

Shin ka na zuwa wurare da wuri ko ko sai daga baya? Ina zuwa wurare da wuri, musamman wuraren idan wurare ne masu amfani. Wurare irin wanda ana son a ga mutun ya zo da wuri. Nakan yi ƙoƙari na je da wuri saboda na san mahimmancin abun. Amma idan wurare ne wanda wuraren shashanci ne, wannan nakan ɗan ji ma sai na ɗan yi latti kaɗan saboda in je saboda bana so na ɓata lokaci da yawa a wurin. Sai idan na ɓata lokaci da na je zan, ba zan daɗe ba za mu gama kuma a tashi. Wurare kamar wuraren wasanni ko wuraren kallon ƴan wasannin wasanni. Amma wuraren da ya shafi wuraren aiki ko wuraren su samun taro da sisi, na kan je da wuri domin na samu, na je da wuri kuma na ji, na ji duk wani abu da ake so a ji.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Da yake wani lokacin ina zuwa masa, ina zuwa masallaci, kwa sannan kuma ina zuwa kasuwa. Wayana wata zubin tana cikin aljihu na, sai dai in dauka, sai dai in ɗaga tan, sai dai in ɗaga ta in ansa waya. Wani lokacin nakan ɗan ɗauka lokaci ban taɓa ta ba. Zan iya rike, zan iya amfani da wayana na kusan sa'a biyar a rana. Wani lokacin kuma ma har ƙasa da haka. In dai ba wai an kira ni ba ne zan ɗauka kira ko kuma ina so na duba wasu saƙonni wanda abokanai ciniki za su iya tura mun sai na ɗauka na duba. Amma bacin haka wani lokacin nakan yi banza da wayan sai in yi harkokin da ke gabana. Musamman idan harkokin na samun kuɗi ne sai na wi fo, sai na yi, sai na yi, sai na, sai na matsa musu na yi su domin sun fi mun fa'ida a wannan lokacin.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Idan zan tsara ayyukan da suka fi muhimmanci, ina tsara su ne su kasance a farko, su kasance su ne abubuwan da yafi zama wajibi in yi su. Sauran ayyukan kuma sai in sa su daga baya. Ayyukan da suka fi muhimmanci sune ayyukan da suke saka mun wasu yan taro da sisi a aljihu na, tunda ni dai mutum ne mai iyali kuma mai buƙatar taro da sisi. Shi yasa in dai ayyuka ce wanda zasu sa mana taro da sisi, nakan sa su a gaba gaba. Su nake fara yi kafin karfi na ya ƙare, sai na gama su gaba ɗaya. Idan ina da sauran ƙarfi sai in yi sauran ayyuka waɗanda ba su da wani muhimmanci sosai. Idan na gama su kuma sai in san kuma mene ne ya kamata in kama daga nan sai ka ga har dare ya yi.

Wane irin yanayi ne ka fi so? Na fi son yanayi na zafi. Abin da ya sa na fi son yanayi na zafi, a lokacin sanyi ina cikin wani hali nakan samu kaina a cikin wani yanayi wadda mara daɗi ne. Irin wannan yanayin na rashin lafiya ko kuma na bushewan jiki, kwata-kwata baya mun dadi. Amma yanayi na zafi da yake ba ni da wani ƙiba ne, kawai ina har lilliɓewa ma sai in iya yi da zafi. Bai cika kuma wani damu na ba. Amma yada mini ina da ƴar ƙaraman fanka wadda zan kunna na yi maganin wannan zafin. Lokacin zafi na fi son shi, yanayi ne me kyau gare ni. Duk da wasu suna zaɓin cewa lokacin sanyi yafi daɗi, lokacin zafi akwai takura. Amma ni kuma a nawa na fi son lokacin zafi domin ni ban cika wani takura sosai ba. Ba kamar mutane masu ƙiba ba wadda suna shiga wani hali mara daɗi musamman ina aka ce maka gadin ya canza zuwa zafi.

Wane abincin gargajiya kake so? Duk a cikin abincikan gargajiya da na sani, na fi son inci dambu. Abin da ya sa na zaɓa dambu, duk da abinci ne na gargajiya wanda wasu suke ganin cewa yana damu, yana shaƙore mutane ko kuma jisi ya maƙale musu auya. Ni dai dambu yana min daɗi saboda yana da sauƙin ma'amala. Da ka ɗebo ruwanka ka sami yaji, za ka ci shi har sai ka gaji ka ture. Yana da daɗi kuma yana ɗanda ƙarin kuzari saboda ganyayen da ake sa mai a sama da kuma dange ɗaya da ake sa mai, shi ya sa yake da daɗi ga kuma shi yana da ƙamshi idan ana yin shi. Da ka ji tashin shi sai kaji kana kwaɗayin shi ko kuma kaji kana so ka ci shi. Shi ya sa na zaɓi dambun nan. Dambu dai yafi sauran duk da sauran ma suna ƙoƙari idan su tuwo ko kuma su fate.

Yaya kake neman izinin hutu? Idan ina neman izinin hutu a ma'aikatan mu email muke turawa. Za mu tura ma ogannin mu email, shuwagabannin mu sai su gani. Bayan sun gani sai su tura mana da email idan an bamu dama. Idan kuma ba a bamu dama ba za'a gaya mana dalili sai mu dawo mu cigaba da aiki. Ana tura, ana tura saƙon neman izini na hutu ne da wurwuri. Ba wai sai lokaci ya ƙure ba. Idan kaman kana so ka tafi hutu ne na sati ɗaya, to kafin wannan satin ya shiga sai ka tura wannan email ɗin. Ka tura wannan saƙon domin oga ya gani. Idan ya gani ya yi magana da sauran oganni sai a baka hutu. Idan lokacin bai yi dire da lokacin da wasu suke ziyarar hutu da yawa ba. Idan aka ga kuma lokacin hutu ne da yawa za'a ce maka ka yi haƙuri kaɗan dakata sai kuma ka jira nan gaba idan kana son hutun.

Kana shan madara? Eh tabbas ina shan madara. Ina masan madara sosai, shi ya sa nake shan shi sosai da sosai. Ina iya shan madaran saniya ko kuma madaran yogurt ko kuma masu wurin kala kalan madara irin su madarawan-- madaran waken suya, dukansu suna min daɗi. Jikina bai da wani ƙiba shi ya sa nake iya shan madara. Da ace jikina yana da ƙiba, na san likita zai faɗa mun in rage shan madara. Amma saboda jikina bai da wani ƙiba ina shan shi yadda nake so. Ina iya shan lita ɗaya ko lita biyu, wani lokacin ma sai in sha lita uku. In dai na samu musamman irin madaran nan wanda ba a haɗa shi da wani abu ba ko kuma an so a mai wani almun dhana. Ina magana irin asalin madaran nan wanda aka tatso daga jikin saniya, irin shi, shi ne na fi so.

Kana jurewa barkono mai yaji? Eh tabbas ina iya jurewa barkono mai yaji. Duk abincin da zan ci sai na ƙara barkono a cikin shi. Zansa a ƙara raƙa mun idan ma ya ƙare. In barbaɗa shi yacce nake so. Ina iya saka barkono mai yaji a cikin ko wane irin abinci, kama daga tuwo, miya, shinkafa, fate, dambu ko kuma ma irin abincin nan wanda zaka gan shi an ɗan yi shi mai da yaji. Wannan ko sai na cika shi ma inji bakina na ɗau mun zafi hakan yana sa ni in ji daɗi. Haka yake sa ni kuma na gamsu da wannan abincin. Yaji mai barkono bai cika wani damu na ba amma ina son shi sosai. Yana da daɗi musamman idan na haɗa shi da waɗannan abincin dukan waɗanda na lissafo.

Yaya kake magance damuwan aiki? Ina magance damuwan aiki ne ta hanyar amfani da abubuwa kala kala. Ina samu, in samu wasu abubuwa wanda zasu dauke mun hankali sai na samu, na manta damuwan aiki. Nakan je in buga, nakan je in kalla fina-finai irin fina-finan nan na America wanda za su ba ni armashi kuma su goge mun duk wani tunani da yake cikin kwakwalwa na. Da zarar na kalla wannan fim din, duk wani damuwan aiki yana tafiya gaba daya. Zan kuma izuwa in kalla bal musamman idan ana yin wani wasa irin na La Liga ko kuma na Premier League shima yana bani armashi kuma yana sa na manta da damuwana.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina yin amfani da tsintsiya kala kala musamman tsintsiyan zabori ko kuma tsintsiyan laushi. Waɗannan tsintsiyayyu guda biyu su ne tsintsiyan da aka fi amfani da su. Wani lokacin kuma mukan yi amfani da tsintsiya na zamani wato mofa wanda ake yin na tayas da shi. Amma idan za a share tsakar gida muna yin amfani da tsintsiyan zabori ne ko kuma a ce tsintsiyan kwakwa domin ita tana da ƙwari kuma tana iya share kowane irin tarkace. Ko da wuri mai ƙarfi ne ko kuma wuri mai irin ƙurzu ƙurzunu, shi ya sa muke yin amfani da tsintsiyan kwakwa. Amma idan za a share ɗaki cikin ɗaki ana yin amfani da tsintsiyan laushi ne domin yafi tattaro dattin gabaɗaya. Zaka iya ƙwantar da tsintsiyan ka iya share duk wani datti da ka gani domin komai ya wuce.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Tabbas ina rubuta kashe kuɗin aiki. Halin yanzu da ake ciki na rayuwan nan, sai da tattadi da kuma rubuce-rubuce domin ka san ina ne kuɗaɗanka suke tafiya. Kuma bacin haka za ka iya zuwa ka je ka yi ta kwaɓawa, shi ya sa yake da kyau ka iya rubuce-rubuce, musamman ka iya rubuta shi a cikin kwamfuta. Yanda za ka iya saka shi ka rubuta komi da ka kashe, kome ka tattala shi, ka san ina ne kuɗinka yake tafiya, kuma mene ne yafi cin ma kuɗi. Idan kana buƙatan gyara, ka ga sai ka gyara. Shi ya sa yake da amfani kowa ya iya kwamfuta domin shigar da waɗannan bayanan.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? Ina bikin ranar haihuwata na musamman. Ina yi shagulgulana, ina jin daɗina na rayuwa. Sannan ina gayyato abokanai su zo su taya ni murna. Nakan yi yankan rago ko kuma na yi wata walima. Gagarumin liyafa ma na kan haɗawa domin a zo a gengeɗe kuma a ji daɗi ranar, rana na ne kuma a taya ni murna. A taya ni murna zagayon shekarun haihuwata domin wannan ba ƙaramin nasara ba ne. Wasu sun rasu wasu kuma sun mutu kai kuma Allah ya ba ka dama. Dole ne a yi farin ciki da wannan rana. Shi yasa nake matuƙar alfahari da wannan rana. Bana bari ta wuce ban yi farin ciki ba don mun nuna ma Allah godiya.

Yaya kake jiran layi? Ya danganta daga inda na samu kaina. Idan na samu kaina wuraren da aka san ni, nakan nemi alfarma domin a duba mun, na yi na gama na ƙarasa. Amma idan kuma inda ban sani ba ne, haka nan nake haƙuri. Na tambayi mutanen da suke kan layin sannan ni ma in bi layi. Na bi layin ko da yana da tsawo sannan kuma zan iya ce musu su yi haƙuri. Zan je in zauna. Idan an zo kaina sai su gaya mun. Domin layin in ya zo kaina ina bin tsarika ne. Idan inda naje musamman ko banki ko kuma layin makaranta ko kuma layin shiga wani waje, nakan bi doka domin bana son tashin hankali.